Ina son zama kusa da taga. Gadona yana nan kusa da taga na, saboda a wajen nafi son in zauna saboda iska ya dinga shiga. Na gina wannan, na buɗe wannan taga ɗin. Na nawa?

Gidanmu yana da kasan siminti ne. Siminti ne muka yi fulo ɗin gidanmu saboda ba ma son kura ya dinga shigan cikin gida sannan kuma saboda dai tsafta da kyaun gida ɗin. Wanda yasa muka yi simintin gida ɗin kenan. Siminti ne shine nan a gidanmu. Mun yi simintin nan kamar shekara biyar da suka wuce. Yanzu ma haka muna so muyi sabon siminti a kasa.

Gaskiya bana son yin safa kullum, sai dai in zan fita. In zan fita in shiga anguwa a lokacin nake son sa safa. Amma bana son safa, bana son sa safa in zan zauna a gida. Sai dai lokacin sanyi ne nan nake son yin safa. Na wali bana son yin safa, sai dai zan shiga cikin gari. Amma ina da safa wajen guda biyu, ina da safa baƙi, ina da farin safa, shi ma ma.

Atakaice ina farkawa kullum, watan misalin ƙarfe shida. In na tashi ƙarfe shida, abun da nake fara yi shine na in yi addu'a. Daga na yi addu'a sai in sauka daga gadona, to rana ta fara kenan. Aiyukan ranan ta fara kenan, haka zan ta aikace-aikace har sai yamma ya yi. Ta gani.

Gaskiya ba zan iya kirga so nawa nake amfani da intanet ba. Amfani da intanet ta waje na in ya tashi ne. Da sassafe daga na tashi ina shiga yanar gizo in dudduba labaran duniya domin ta wajen ne nake samun su labaran duniya, wato masamman daga ta Facebook. In na gama Facebook sai in shiga WhatsApp. Na shiga WhatsApp sai in duba su saƙon ne. To a taƙaice na gama yin abubuwa masu muhimmanci wanda nake nema in yi da intanet. Sannan sai in yi wanka in je wajen aiki. To ni ban amfani da intanet a wajen aiki kuma sai dai in ya kamu dole. In na dawo, to a lokacin ne zan yi taɓa-taɓen wayana in shiga intanet in nishaɗantar da kaina.

Ina wanke tufafi, duk lokacin da ya yi datti. Ina wanke tufafi, daga zarar ya yi datti na ke wanke su. Amma dai ina da keɓaɓɓen rana wanda na ke wanke tufafi, wato ranan Lahadi. Wato ranan Lahadi shi ne nan na ke da hutu wanda har na ke iya in wanke duka su tufafi na, sannan sai in shanya su. Sannan ranan Lahadi a lokacin sai in yi guga da yamma in sun bushe.

An haife ni a wata ta May, an haife ni a wata ta May dubu biyu da biyu. To wannan rana shine nan, nake bikin ranan haihuwa na. Ko wane, in ya kewayo, wannan rana ya kewayo, nakan gaya to abokanan arziki, su zo in ɗan yi masu ɗan girki, mu zauna mu ci sannan muyi addu'a, yanda Allah ya kawo ni wannan sha-- shekara ɗin. Sannan sai muyi addu'a kuma saboda Allah ya ƙara-- kai ni shekara na.

Ina iya ba da barkwanci, gaskiya na iya ba da barkwanci sosai saboda an tarbiyar da ni cewa in na ga mutane in dinga gaishe da su. To hakan ya sa ko yanzu da na yi girma ba na iya wuce mutane ba tare da gaisuwa ba. Wannan tarbiyya ne wanda iyayena suka koya min, wanda ni ma ma zan koya ma yarana. To abun da ya biya zama kaman al'ada ne wanda ni ma zan koya ma 'ya'yana kuma na tabbata cewa 'ya'yana su ma za su koya ma 'ya'yansu saboda wannan yanayin zamantakewa ne mai kyau wanda ya kamata al'umma su dinga yi.

Ina amfani da mai watan cream da shi na ke amfani wani wanda ake ce masa Active White. Gaskiya na fara amfani da wannan mai ɗin nan da daɗewa. Na fara siyan wannan mai ɗin nan tun yana dubu ɗaya da ɗari biyar lokacin da kuɗi yana da daraja. To yanzu mai ɗin nan yana wajen dubu uku da ɗari biyar amma dai tun da na riga na saba da amfani da shi bayan da na iya haka na ke siyan shi duk da shike ya ƙara tsada amma hakan nan na ke siyan shi.

Shagon da na fi zuwa, wani shago wanda zan sami duk abun da nake buƙata. Irin shagon nan ne na fi so. Muna da shaguna da yawa wanda na fi so, kamar inda nake zuwa siyan kayan ɗinkina. Akwai wani babban shago a cikin sabon gari Zaria ta gaba da anguwar mu. Su waɗannan sun kasance suna da duk abun da mutum yake so. Shi ya sa ina son zuwa wannan shagon. Sannan a anguwar mu kuma akwai inda muke siyan kayayyakin amfani na yau da kullum wato provision store. A wajen ana samun komai da kake nema, to wajen ne na fi so. A takaice dai ni nafi son shagon da in naje bazan rasa abun da nake nema ba.

Na fi son wasan ƙwallo, sannan na fi son yin wasa inda babu hayaniya sosai. Ina ma son har da buga watanshi wasa din ƙwallo din a waya. Irin wasan da na fi so ke nan. Sai dai ban cika samun lokaci in yi su wasanni dinnan ba. Saboda ni tela ba lokaci ba ishe ni yake ba. Ina da ƙarancin lokaci akan duk abubuwan da zanyi. Amma dai duk lokacin da na samu zarafi irin wasan da nayi.

Zuwa aiki a lokaci daidai abu ne mai kyau. Domin ko ni ma ma ina fahariya da duk wanda zan yi aiki da shi ya zo a lokaci daidai. To hakan yasa ko ni ma ma in zan yi aiki da mutane ina zuwa a daidai lokacin da aka sa. Bana cika zuwa waje daga baya. Ina zuwa waje akan lokaci. Saboda ko ni ma ma in na bada aiki in an zo mun akan lokaci yana ba ni farin ciki. Kamar yanda aka ce abin da ba ka so a yi maka to kar kayi ma wani. Abin da kake so kuma a yi maka to kai ma ka yi ma wani. To ni wannan ne yake sa ni in dinga ijiye dokoki duk lokacin da aka faɗa ina ije lokacin nan.

A'a gaskiya ni wannan ba aikina ba ne, ban iya kwamfuta sosai haka nan ba. In dai har da ina so in sabonta su shirye-shiryen kwamfuta dina ina kai ma kwamfuta injiniya wanda shi aikin shi ke nan. Shi ne mai yake min waɗannan ayyuka ɗin saboda kada in je in ɓata shi kwamfuta dina. Abin da ya sake nan ni bana sabonta shi da kaina.

Ina buga rubutu da sori. Ina buga rubutu da sori saboda ni na kasance mutum mai yin abubuwa da soori ne. Ban son ɓatan lokaci saboda lokaci ina da karancin lokaci kuma kamar yadda masu iya magana suka ce wai ai lokaci jari ce to saboda haka ina amfani da lokaci sosai. In dai har dai na samu lokaci sosai sai dai in huta.

Ina jagorantar mutane da muhimmanci. Ina ɗaukan kowane mutum wanda ina jagoranshi da muhimmanci saboda mutane sun kasance in ka ɗauke su da muhimmanci, ka daraja su to a lokacin ne za su iya simi da hankali su ma masu daraja ka. In kana nuna ma mutane cewa su ba kome ba ne to lallai za su nuna maka cewa su kome ne. To a haka zai kawo wasu hayaniya da kuma rashin jituwa. To abin da ya sa ke nan ne ina ɗauke kowa da muhimmanci kuma ina ɗauke kowa da ni respect. Oh God!

A gaskiya ni ban kasance mutum mai jin tsoron komai ba ne, amma duk abin da zai iya taɓa lafiyan jikina gaskiya ina nitsa da shi. Ba wai tsoro ba ne amma dai tsaro ne, saboda harkan tsaro nakan yi nisa da duka abin da zai iya taɓa lafiyan jikina. Haka ne nake yi, nake kula da lafiyan jikina saboda kada wani abu ya illata ni. Amma dai a taikace ni ba mai tsoro ba ne saboda ni namiji ne. Bai kamata a ce namiji wai shi yana da tsoro ba, ko ba haka ba.

Watan burin mu a wajen aiki shine nan mu gama aikin ranan da muka riga muka tsara cewa za muyi, kuma muyi aikin nan da kyau, wanda abokanin kasuwancin mu za su so su same shi da farin ciki. Watan ataikace kenan biyan bukatan su. Domin wannan ne kawai zai iya sa su dawo, su kara cigabawa da mu'amala tare da mu. Wannan shine nan burin mu a wajen aiki.

Ina kula da gashi na sosai. Watan ina da man kai wanda nake shafawa. Sannan kuma kowane bayan sati biyu nake je in yi haski, in haske kai na, in gyara shi. Sai dai ni na kasance ba mai son kwashe suman kai na, watan gashin kai ya duka wa. Sabili da haka ina ɗan rage shi. Ina rage wayansu gashin kai.

Abin da nake yi lokacin da babu wutar lantarki shine na huta. Ina hutawa wani lokaci sai dai in yi bacci. Ko da ma akwai wutar lantarki in zan yi bacci nakan kashe wutar lantarkin nan domin na fi son waje yayi duhu. Wata in zan yi bacci na fi son wajen yana nan da duhu. Ba na son waje me haske sosai domin hakan bai sa bacci ya kama ni da wuri. Abin da yasa kenan na fi son waje mai duhu.

Kayan ci, ci, ci da na fi so watan kayan kwaɗayi da kayan maƙulashe maƙulashe kamar yadda muke ce, shi ne nan akwai waɗansu da na fi so watan, eh akwai wani da ake kiranshi kilishi. Ina son ɓalla ƙabo sannan akwai dai waɗansu abincin Hausa kada su ɗan sululu. Shi ne na na fi so amma dai na fi son ɗan sululu domin lokacin da muna firamari school akwai inda ake sayar da shi a gaban makarantar mu.

Abin da nake yi don ƙara aiki, shine na in na tsori yi ma mutane aiki da kyau. Ina yi ma mutane ɗinkinsu da kyau in sun kawo, to hakan yakan jawo mutane su zo, mutane su zo saboda su yi aiki tare da ni. Sannan kuma ina yi da masu da kyau to, har suna kawo abokanansu, abokan arziki su zo su yi aiki tare da ni, su kawo mani aiki.